Ina kallon inuwa na, ina tafiya gaskiya kam. Amma yanzu, da a da kenan dai, yanzu, yanzu ba ruwa na da kallon inuwa na. A da lokacin da nake yaro ina kallon inuwa.

A wurin aiki dai muna, muna sadarwa, muna sadarwa bisa ga inda aikin yake zuwa ne. Eh, bisa ga inda aikin da yafi muhimmanci yake zuwa aka muke sadar da aikin mu.

Na fi son jin kiɗan hip hop, gospel hip hop, gospel hip hop music da kuma worship gospel worship song irin kiɗan da na fi son ji kenan.

A abun shaɗai gaskiya ni na fison yogurt. Na fuson yogurt kuma ina shan Maltina. Abunda nna fuso ke nan. Na fuson yogurt da Maltina. Wani lokaci kuma na fuson exotic kunun aya.

Sosai ina yin video call, ina yin video call, ina yin video call da ƙawa na, mama na, abokanai na, wanda suke a nesa. Wani lokacin in ban je aiki ba ana mun kiran video call in musu bayanin yanda za su yi abu a system.

Ina son ɗaki na yai haske amma in zanyi bacci ina kashe wuta duka inde ina zama ne da mutane, da iyalina, da yara, da yarona, ɗakina na son yayi haske ƙab. Amma in zan yi bacci, wuta kashewa.

To waya na dai ina managing ta gaskiya tana, tana biya mun buƙata, tana cika ajiya. Tana biya mun buƙata. Opu A16K tana cika mun ajiya gaskiya.

A gaskiya bani son kallon wata da daddare. A lokacin da nake yaro ne nake kallon wata da daddare. Yanzu kan ina ruwa na da kallon wata kuma.

A gaskiya bama yin wuta da itace. Eh ni? Eh bani wuta da itace gaskiya. Gas cooker kawai nake da shi.

A kalmar sirri kan gaskiya ina kiyaye ta ba ni gyawa kowa. Idan ka gaya mun kalman sirri ka ce kar in gyawa kowa to ni na iya ajiye sirri, gaskiya.

Eh to yaa bisa ga yanda topic ɗin yake shine ni nake musu. Indai musun da zai, zai, zai, zai sa ni in, in, in ƙara wayewa ne ina musu. Amma dai ba kowane yurin topic ba. In je in yi ta musun da ba zai, ba zai, ba zai ƙara min komai ba, ba zan yi ba. Amma indai musun abubuwan da zai ƙara mun ilimi ne, ina yi.

Gaskiya ni ina tafiya da ƙafa sosai. Zan iyi tafiyan nisan kilo ɗaya, kilomita ɗaya ko biyu a ƙafa. Ina hiking sosai, ina tafiya a ƙafa sosai. Ina ma yin wannan saboda exercise wani lokaci.

Uhm, ina karanta jarida, ina karanta jarida sosai. Ina karanta jarida a ofis ɗinmu. Ko wace rana ana kawo mana daily newspapers. Sannan kuma ina karanta news update akan internet kullum.

Eh to in, in baƙo, in baƙo suka zo gidana, ina karɓan su da hannu biyu biyu. Ina karɓan su yin entertaining ɗinsu, ko lemu ko Maltina in samu in ba su, su sha. Duk abun da suka zo yi, mu saya mu zauna awa ɗaya, minti talatin, awa biyu muyi shawara su tafi. In kuma wajen aiki ne akwai ofis, akwai ɗakin da muke receiving baƙo yauwa. Ba cikin ofis na mu kawai za mu karɓe su ba. In baƙi suka zo daga wani waje akwai visiting room, visitors room to nan ne muke karɓan baƙo a ofis.

Ba ni ƙetare ƙafafuwa lokacin zama. Ba ni son ƙetare ƙafafuwa. Ƙafafuwa na biyu duk suna kasa. Ba ni son irin wannan zaman ne.

Eh to faduwar rana ina son kallon faduwar rana. In rana ta faɗi yamma kenan, ko ina zai fara sanyi. Wannan lokacin na da kyau ai.

Ba ni amfani da mataimakin murya. Muryana da nake, asalin muryana da shi nake ayi da shi nake amfani. Ba ni amfani da mataimakin murya.

Eh muna samun horo a wurin aiki wani lokaci, amma gaskiya ya kamata ace muna samun horo akai akai. Amma wajen aikinmu horon yana ta zuwa just once in a while wallahi and is not encouraging.

To ina nake son ga daftarin kuɗi? Ina nake son ga daftarin kuɗi? In babu inda zan ga daftarin kuɗi ya zan yi in duba. Bani duba daftarin kuɗi.

Ina shan madara sosai kuma ina son shan madara. Shi yasa abun shan da na fi so yoghurt ne. Ka san yoghurt da madara. Saboda haka ina, ina gaskiya ina son shan madara sosai.

To mu dai a inda muke zaman nan muna tara shara ne. Nakan tara sharan a cikin leather bag. In yai yawa akwai inda muke kaiwa sai mu kona, haka nake zubar da shara na.

Ni wasan da nake son yi shine wasan ƙwallon ƙafa da kuma ruwa. Ina son ruwa, gaskiya. Kuma ina wasan ƙwallon ƙafa, sai kuma teble tenis.

A wata dai so daya muke yin taro. Sannan kuma su Ogogi ne suke yin taro ko wane sati. Every Monday akwai management meeting. Amma general meeting soɗe a wata, wani lokaci soɗe a cikin wata biyu as the case may be.

Abun ci ci ci ci da na fi so shine dafaffen gyaɗa, gyaɗa, dafaffiya. Na fi son cin dafaffiyan gyaɗa. Ina kuma son cin cashew nut.

To, a inda, a inda na koyi aiki da da na zama senior apprentice, matashin da nake amfani da su sun kai guda hudu, sun kai guda hudu. Su ne suke ƙarƙashina. Yauwa.

Ciniki a kasuwa? In naje sayan abu a kasuwa dole ina tambayar farashin in yi ciniki. Amma wai ni in kai kaya kasuwa inje ina na ciniki a ban taɓa yi ba bana yi.

Zama kan gwiwa wannan punishment kenan ai. N'ina iya zama a kan gwiwa amma me zai sa ni in zauna a kan gwiwa na? Kuma wa zai sa ni in zauna a kan gwiwa na ni baya roba ne?

A gida de ina da bokiti sun kai guda shida, guda shida babba babba na fenti guda uku. Ai guda, guda bakwai ne ma wanda nake wanka da su guda biyu sai kuma guda biyu kuma kananu wanda muke, wanda suke cikin kitchen. Su guda bakwai bokiti nake da shi a gida.

A gida dai mu bakwai ne, mu bakwai ne da mama na mu takwas. Baba na ya rasu. Idan aka haɗa dukkan mu dai mu tara kenan.

A'a bani amfani da matashin wuya, na daina saka abin wuya. Bani sa abun wuya. A da ne nake sakawa amma ya juma na daina saka abun wuya.

In zan nami izinin hutu na rubuta memo ne waton annual leave ko wani shekara. Memo nike rubutawa insa personal file sannan inyi submitting. In akayi min approving sai mu tafi hutu.

Ina son abinci mai yaji. Idan abinci baida yaji bana iya ban son ci shi, in naci zai ringa min goniri a baki. Ina son barkono sosai, ina son yaji sosai.

Ni ba dame ne ina amfani da hannun dama na. Right-footed person ina amfani da hannun dama na ne.

Ina tafiya da sauri, ina tafiya da sauri amma inda ina fita ya wone kawai idan fita, fisha haka kawai. Ina normal tafiya amma zanta fi aiki ko zan je wajenda yake da muhimmanci. Ina sauri to gaskiya dole sai din haɗa da tafiya da sauri.

Ni na fi son ranan Lahadi, ranan ranan Asabar. Ranar Lahadi ne ranar hutu na ƙaf. Daga, ranar Lahadi ne ma, daga Juma'a har Asabar ina aiki. Ranan La'adi ne kawai nake hutawa.

Ni ina haski gashi na, ina haski ko wani sati biyu nake haski. Sati daɗai ina gyaran gemu haka nake yi.

To wurin aikin mu yana da kyau. Akwai gurin zama, akwai ofisosi, akwai AC a kowane ofis, kwamfuta a kowane ofis, kayan aiki gasu nan dai akwai. Damuwan da muke da muke samu a wajen aikin mu kawai shine space wuri. Space ɗin ba, ba yi da yawa.

Ni ina son ɗaki, gida mai ɗakuna uku. A cikin gidan akwai kicin, akwai bayan gida, ɗakuna uku, ɗaya falo wajen receiving, a, baki. Ɗaya ɗakin kuma na nawa da na matana, sai kuma ɗaya ɗakin na yarana. Irin yanayin ɗakin da na fi so ke nan.

Mafi muhimmanci a kasuwanci dai shi ne amana, gaskiya, da kuma mutunci. Mafi muhimmanci a kasuwanci ke nan. Indai kana da gaskiya, kana faɗan gaskiya, farashin kuɗin kaya na haka ne, wannan kayan da nake sayarwa ga standard ɗinta, to gaskiya babu wanda yafi wannan abun.

Ina kulle ƙofa kullum in zan fita. Ina kulle kofana kullun, in sa makullina ajihu ko kuma in sa jaka ba ni barin dakina ba sai na kulle ba.

A ni na fi son zama a birni gaskiya. Zaman ƙauye ba dadi, babu wajen zuwa, babu abun yi. In ban da noma, noma kawai shi ne ake yi a ƙauye. Saboda haka ni bani, bani zaman ƙauye. Zaman birni a birni nake kuma na fi son zaman birni.

To ni dai, ni dai ba, ba ni sasanta rikici a aiki. Ban taɓa sasanta rikici a aiki ba. Eh, sai dai dai in ba da shawari. Idan mutane biyu suna rikici, ba wai ni ne zan je raba su ba. A'a, na kan samu wannan in ba shi shawari, in samu wannan in ba shi shawari yauwa. Saboda ni ba ni bane senior colleague wanda zai iya raba rikici.

Abun da nake yi da safe lokacin da na farka shine addu'a. Abun da zan fara yi ke nan addu'a nake yi, sai in anyi wani karamin exercise, sai inje in wanke bakina, in yi wanka, in shirya in tafi wajen aiki.

Sa hannun namu to, bayi da, da, da, da, da biro muke sa hannu. A takaikannce da, da biro muke sa hannu. Ba mu sa hannu da electronic, uh, mark reader.

Ina mike jiki da safe. Shi yasa nace kullum da safe na tashi, abunda nake fara yi in nayi addu'a na biyu, sai in ɗan yi mike jikina, ɗan yi karami exercise kafin in yi wanka, in wanke bakina, in tafi aiki.

Kayan marmarin da na fi so shine shawarma. Ina son shawarma, ina son, ina son meat pie, ina son suya, suya watan balangu, nama, ina son pepper pepper meat.

Muna amfani da ruwan rijiya. Nan wajen mu gaskiya wahalan ruwa yana da yawa. Saboda haka duk ruwan da mutum ya samu yana amfani da shi. Ruwan rijiya muna wanki da shi, muna wanke wanke da shi. Wani lokaci ma muna wanka da shi.

Ina sayan kaya a yanar gizo. Ina sayan kaya akan internet, a mun delivery ko kuma in je in karɓa. Aaa su wajen shagunan su inda ake karɓa kaman a Jumia na sha-sha siyan abubuwa a Jumia inje in karɓa.

Ina yin wanka da safe, ina yin wanka da yamma. Kaman war aka yanzu yanda nake magana nan na gama wanka kenan. In naɗan wannan voice recording ɗin sai in je in yi bacci. Sau biyu nake wanka a rana. Wani lokaci kuma sau uku.

Na fi son 'ya'yan itacen dorowa don nakan shan dorowa. Idan na sha dorowa, sai in ɗauki dorowa kuma sai in ɗauka kuma inje. Idan na sha dorowa, ehn, kwayan kuma ana kalwa da shi, ana, ana, ana daddawa da shi. Nakan siyarwa, nakan daddawa da shi, in yi miys da shi.

In zan gai da mutane, ina gai da mutane da, da baki kuma ina mika musu hannu, muna shan hannu. Haka na ke gaisuwa, haka na ke gaida mutane.

Ina kwana a gado, inada katifa, ina kwana akan katifana. E, ba a qasa nake kwana ba.

Ba ni tafiyan kasuwanci, ni ba ɗan kasuwanci bane. Ba ni sayar da komai, ba ni saya da sayarwa. Ni ma'aikaci ne, albashi nake ansawa.